Ina kammala aiki, ina kammala aiki a lokaci a yayin da na raba aikin gutsigutsi raba wannan shi zan yi da safe, wannan zan yi da rana, wannan zan yi da yamma ko kuma wannan zan fara yi kafin in yi wannan ko kuma zan iya haɗa wannan da wannan in yi a lokaci ɗaya.

Tufafin da na fi so shine tufafin gargajiya. Tufafin da ba zai yi wahala gun sawa ba, ba zai yi wahala gun cirewa ba sannan ba zai yi wahala gun tsaftacewa ba. Sabida tufafi da is, da yake simple ya fi daɗin sha'ani.

Yaushe nakeyin wanka, da safe mana sannan kuma da yamma ko da daddare. Da safe zakayi kafin ka yi shirin fita aiki, da yamma ko da daddare kuma wani zubin zakayi sabida gajiya kafin ka kwanta. Da ka yi sai ka ci abincin dare ka kwanta ko kuma da ka yi sai ka kwanta.

Irin takalman da na fi so shine flat shoe, takalmi mara tsawo mara tudu, saboda yafi daɗin aiki. Da ni dai na so masu tsini wanda ake ce ma heel amma yanzu tunda ka fara tara iyali sai ka koma ma flat waton mara tudu.

Malamin da na fi so a rayuwannan shine babana. Allah ya ji ƙan shi da rahama, saboda shine wanda ya koya mun kusan duk abinda a yau nake takama da shi. Babana shine malamin da na fi so kuma nake alfahari da shi. Allah ya ji ƙan shi da rahama.

Da farko, da farko lokacin da na isa ofis, ina ajiye jakata, ina fara sa hannu a wurin yaren gate sai in shiga ciki sai in ajiye jakata. Idan lokacin ana ma yara assembly sai in je gurin idan babu wanda ke jira na ke nan In kuma akwai wa inda suke jira na sai in fara sallamar su.